A yanayin da na fi so shine a sanyi saboda yanayi ne wanda ni dai a ra'ayi na ne yana ƙayatar dani saboda yanayin zafi yanayi ne wanda mutum zai shiga cikin wani irin hali sannan kuma irin illace illacen da zafi ke yi a irin yawan cututtuka. A lokacin zafi an fi samun su a irin susan ƙararrawu, cizon sauro da sauransu amma a lokacin sanyi ana samun sauƙin ciwuka da dama wanda idan bai kai magani tasa kayan sanyi sannan idan za ka kwanta kana ma kana ƙwari wurin ƙara kankare daga wannan sanyin sai lafiya ne. To, haka na fi son lokacin na sanyi fiye da lokacin na zafi.